Wane irin wasa kake yi a waje? A waje ina yin launin wasa kala da kala. Ya danganta da yanayi. Yanayi wani lokacin shine ke, ah, ake dubawa a zaɓi nau'in wasa da ake. Yanayi wani lokacin ya kasance da sanyi ne da zafi, da rana ko da dare ko kuwa lokacin hutu ne ko kuwa lokacin kwanakin aiki ne. Waɗannan suna taka muhimmiyar rawa wajen zaɓan wasan da ya kamata ka yi. A duk lokacin da zamuyi wasa, sune waɗannan abubuwan da muke dubawa mu zaɓi nau'i ko kuma kalar wasan da muke yi ko kuma muke son yi.

Kana son kallon wata da daddare? Eh, kwarai da gaske ina son kallon wata da daddare domin kallon wata da daddare yana bani damar in ringa tuna wa su abubuwa waɗanda suka faru da kuma waɗanda ba su wuce ba ko kuma suka gabata. Kallon wata yana matuƙar taimaka mun wajen fahimta ta yanayin halittar Ubangiji, yanayin yadda sararin samaniya take da kuma halittun da ke cikinta da kuma hikimar Ubangiji na halittar wata wanda sanadiyyarsa yakan haska duniya.